Teburi na a wurin aiki ya kasance ringime me babba ne sosai. A kan teburi na akwai littattafai, akwai birika, akwai rajista, wata takarda ne wanda muke rubuta duk wani magani da wani abin da ya shiga ya fita. Akwai littattafai, akwai komfiyuta wanda aka sani, wanda ake duba yanar gizo da ita wanda aka fi sani da intanet. Sannan a kan teburi na akwai router wanda nake connecting, wanda muke jona wa zuwa ga yanar gizo. A kan teburi na akwai abubuwa da dama masu ƙayatarwa. Teburi na wurin aiki ya kasance yana da girma matuƙa kuma ina jin daɗin aiki da shi. Nakan kwanta a kan teburi na a times in ina jin bacci. Yanzu kuma nakan, nakan, nakan zauna kawai ina kallon waje. Domin haka teburi na a wurin aiki ƙatoto ne sosai wanda yake ɗaukan abubuwa da yawa. Yana sa ina zama a kintsaye ba tare da na rikitar da abubuwa na ba.

Na kasance ina rubuta rohoto a wurin aiki sau ɗaya a sati. A duk ranar Litinin mukanyi weekly sales wanda an fi sanin shi da duk wani saide saiden da muka yi a sati to mukan kasa shi mu harhaɗa komai da komai a duk ranar Litinin mukan rubuta rohoto akai. Sa'annan mun kasance nakan rubuta rohoto akan duk wani maganin da ya ƙare a wurin aiki. Sannan na kasance kuma ina rubuta rahoto akan duk wani matsalolin da nake fuskanta a unit dina. Ni na kasance ina aiki ne a tiyata inda ake yanka mutane wanda aka fi sani da anesthesia pharmacy ɗakin magani na anesthesia. Domin muna harka ne da magunguna wanda ake amfani da shi domin a sumar da duk wanda za'a yi ma aikin fiɗa to amma rohoto a sati sau nawa nake rubuta sau ɗaya kawai nake rubutawa duk duk ranar Litinin.

To a magana na gaskiya kujeru na wurin aiki to ba zan ce basu da daɗin zama ba gaskiya ba kuma zan ce suna da daɗin zama ba. Tsakai tsaki. Domin kujeru na wurin aiki ba wanda yake jujjuyawa nan bane, ba wanda yake bada massage bane, baya tausa baya wannan. Amma dai nakan ji daɗin zama a kai kuma baya na a miƙe. Na taɓa yin wani kujera a lokacin na auren aiki. Kujeran nan ta tsunduma ciki. Na zauna a kujera nan na tsawon watanni bayan ga haka na fara samun matsalar ciwon baya. Wannan ciwon baya na naɗe ina jinyanta ashe ashe kujera na ita ta kawo min wannan matsala. Domin haka zama a kan kujera mai kyau abu ne mai-- ka nema kujera wanda yake da kyau wanda zaka ji daɗin zama wanda posture ɗinka zai zama a tsaye ba wanda zaka tankwashe da baya ba. Kujera na wurin aiki to gaskiya maganan gaskiya ba zan ce yana da daɗin zama ba kuma bashi da daɗin zama.

To, a maganar Allah, maganar gaskiya. Nakan yi wanka ne da safe da kuma da daddare. Da safe wuraren karfe goma, karfe goma sha ɗaya da rana ya ɗan fito, to a lokacina ina jin daɗin wanka a wannan lokacin. Da kuma da daddare saboda zafin garin da nake ciki. Ni na kasance ina zama ne a garin Abuja wanda akwai zafi ba laifi. To duk ranar da ba wuta da daddare, kai zafin nan ba ma sai an koya min ba. Nake zuwa na je na yi wanka. To, sau biyu a rana nake wanka, da safe da daddare. Duk randa-- wani zubin kuma nakan yi shi sau ɗaya, na yi shi kaɗai da safe. Duk kaɗai ya danganta da yanayin gari. In akwai zafi sosai to na kasance ina wanka da safe da kuma da daddare. Kusan kul--

A maganar gaskiya ni na kasance masoyiya ko kuma ce ma habociya mai son takalma da yawa. Amma saboda yanayin gari ba ni da wasu takalma masu yawa. Kwata kwata takalman da nake da su ba su fi guda, guda biyar ba ko kuma ce guda shida ko guda bakwai haka gaskiya. Takalma na yana da guda daya wanda aka fi sani da crocs. Wannan takalmin takalmi ne irin kamar na roba ne amma yana da daɗin tafiya da kuma nishaɗi. Sannan ina da wani takalmi nan baƙi ne, yana da ɗan tudu, yana da ɗan tulu a ƙasa. Sannan kuma ina da wani wannan peach kala ne, kalan tarwatsa. Shi wannan yana da wannan flat ne, ba shi da tudu kwata kwata. Sannan kuma ina da wani takalmi na wanda ina son sakawa sosai. Baƙi ne, yana da ɗan fulawa a sama. Yana mun kyau sosai wannan takalmin.

Ai ƙanshi ni'ima ne. Ni na ƙasance ina saka turare a ko da yaushe domin turare yana sa ni farin ciki, yana sa ni annashuwa, yana sa ina jin daɗin jikina. Duk sanda na sa turare na kan manta da duk wani damuwa da yake tattare da ni. Turare abu ne mai kyau sosai kuma sunnar manzon Allah ne Sallalahu Alaihi Wa Sallam. Turare wani abu ne wanda ɗan adam yana so. Babu wanda yake son jin wari a jikin wani. A ko da yaushe in ka je kusa da wani ka ji yana wari, ai ba abin daɗi bane. Turare abu ne wanda yake sa annashuwa, farin ciki, jin daɗi kuma za ka ji jikinka lafiya lau ba tare da ka ji wani ciwon kai ba ko wani rauni a tattare da kai. Gaskiya turare abu ne mai kyau.

Na kasance ina amfani da matashi ne guda ɗaya, ina amfani da shi wurin kwanciya. Matashina abu ne mai taushi sosai, yana da daɗin kwanciya kuma gaskiya ina jin daɗin shi. A duk ranan da ban yi amfani da matashi ba a wurin kwanciya to nakan samu ciwon wuya ne, bana kuma jin daɗin kwanciya in har ban yi amfani da matashi ba. Matashi abu ne mai kyau wanda yake ɗan ɗaga kanka domin ya bari jini ya gudana a jikinka yanda ya kamata. In ba ka amfani da matashi babu yanda za a yi ka ji daɗin kwanciya sosai amma amfani da matashi mai taushi mai daɗi ya fi kyau.